Muhimmanci a cikin abu- abokantaka abu ne wanda yake da kyau, wanda yake nuna sanin mahimmancin juna da girmama juna sannan kuma da taimakon juna. Wannan shine, eh, wannan shine, eh, muhimmanci a cikin abokantaka. Shin menene mashin kanshi abokantaka? Abokantaka yana nufin wata soyayya ne tsakanin mutane biyu da kuma girmamawa tsakaninsu, da kuma ɗaukan al'amuransu mai muhimmanci majunansu. Wannan shi ne.

Muryana tana da ƙarfi sosai, sanda ina da murya wadda take daidai da na ɗan shekara 25. Bana da ƙaramin murya ko siririya. Muryana tana da ƙarfi matuƙa kuma tana da, sauti mai daɗi.

Eh ina iya rera waƙa, amma mafi akasarin lokaci waƙan da nake rerawa ba ni bane na yi shi. Ina rera waƙa ne wanda na ji daga bakin wasu mawaƙan Hausa. Nakan iya kwaikwayo, ko kuma in ci baki ma waƙoƙin da suka rera. Wannan abu ne mai sauƙi a wurina.

Idan na je kasuwa nakan siyo tumaturi, attarugu, albasa wani lokacin ma har da nama domin sawa a miya. Nakan kuma zuwa in je na siyo ya dina da kuma zare wanda zan ɗinka kaya wanda zan sa. Sannan nakan je wuraren masu siyar da mai irin su manja da man gyada shima na yi auni domin na dafa abincin da za mu ci.

Babban nasara da na samu a aiki shine na samu ƙarin girma sannan kuma na samu ƙarin albashi. Domin a da akan biya ni, eh, kuɗin da bai wuce naira dubu ɗari ba amma yanzu saboda ƙarin girma da na samu akan biya ni kuɗin da ya kai har zuwa dubu ɗari da hamsin.

So tari da, so tari da yawa ban cika yin bukunkunan haihuwa na ba. Amma a lokacin da na, na taɓa yi wani shekara ne da wadda ta wuce a baya wadda na yi shagali kuma na yi murna na ranar haihuwar tawa. Wanda na siya abubuwa masu daɗi wanda na ci irin su nama, su kifi da sauransu.

Nakan yi cajin wayana a duk lokacin da wayan tayi kasa sosai. Amma na fi cajin wayana a dai dai lokacin da zan kwanta saboda bana son ina wata zubin ina caji ina danna wayan. Wata zubin nakan aje waya wata zubin in zan kwanta sai na saka wayan a caji sannan na yi bacci. Na san cewa in dai da daga lokacin da na tashi zan ga ta cika maƙil.

Ina son bada kyauta kala kala amma wanda na fi son bayarwa mafi akasarin lokaci ita ce kyauta ta kuɗi. Domin bada kyauta na kuɗi yakan zama wani kariya ma wannan ka bawa. Zai zaɓa da abin da ya mai ya siya ze iya kuma shi ma ya bada kyauta ko kuma yayi amfani da shi wurin gudanar da harkokin rayuwan shi. Abin da ya sa na fi son na bada kyauta na kuɗi shine wani lokacin za mu iya bawa mutum kyautan abin da yana yana da shi kuma baya bukatan shi. So idan mun ka bawa mutum kyautan kuɗi na san yana bukata kuma zai fi jin daɗin hakan domin zata mai zata zata rufe mai wasu matsaloli da yake son rufewa.

A wani lokacin nakan ƙefa, nakan, nakan ƙe, ah, ƙetare ƙafafu lokacin da na zauna. Nakan yi hakan ne a lokacin da na zauna a wurin da na gaji, zan iya gajiya da wuri ko kuma nakan yi haka ne a lokacin da nake jina cikin sarauta ko kuma in kan jina cikin lafiya da kuma wadata. Ƙetare ƙafafai ba wani abu bane babba. Abu ne wanda mutane a nahiyar Afirka da ko ina ma sun saba yin haka in suka zauna suka ƙetare ƙafafuwansu a lokacin zama domin su nuna wani iko ko kuma su nuna wani isa.

Wani lokacin idan har ya kama dole sai na fita, nakan riƙe lema lokacin da ake ruwa. Ina riƙe lemar ne mafi akasarin lokaci idan ruwan ya yi ƙarfi. Amma idan ruwan bai yi ƙarfi ba, to nakan iya shiga haka nan ba tare da kuma na ji na wani damu ba ko kuma na kamu da wani rashin lafiyan. Nakan iya kuma ko da haka nan nema idan rana yayi, ya wi zafi nakan yi amfani da lema domin in kare kaina.

Bur-burina a aiki, bai wuce na mallake wasu abubuwa da nake bukata ba a duniya. Na ka'an so saboda aikina kuma saboda dalilin aikina, na mallake gida da mota da kuma abincin da zan ci, kai har ma na rufa, na rufa ma wani ɗan'uwana shima asirin shi. Wannan shine ɗaya daga cikin babban burina a cikin aiki.

A wurin aiki, tun kafin ma a ɗauke mu, mukan samu jajircewa da kuma horo ta musamman domin ganin cewa wannan aikin muna yin shi yadda ya kamata. A duk wani lokaci mu ma dai tsofaffin ma'aikata akan ɗauke mu mu je mu koyar da sababbin ma'aikata wani horo na musamman domin su ma su zama gwanaye a wurin wannan aikin. Horo, ba da horo a wurin aiki abu ne wanda kowace ma'aikata takan yi haka a lokacin da ta dauki sababbin ma'aikata ko kuma tana buƙatar ta haɓaka tunanin ma'aikatanta.

Ina da, ina tafiya da sauri sosai domin wata zubin ma idan ina tafiya tare da abokai na sukan yi ƙorafi kan cewa na cika sauri sosai. Wannan ba wai wani abu bane wanda na koya, na taso da shi ne kuma haka na ga baba na shi kan shi yana tafiya. Kusan duka yan ahalin mu muna tafiya da sauri kuma ba ma gajiya domin ya riga ya bi jikin mu. Yin tafiya da sauri kwata kwata bai cika damuna ba kuma nakan yi shi inji kaman yadda kowa yake ji idan yana tafiyan shi.

Ba na iya tara tsabar kuɗi wanda ya wuce abin da zan iya kashewa. Nakan tara tsabar kuɗaɗai na ne a bankuna na da kuma asusuna na musamman. Yanzu a zamanin da muke ciki tara tsabar kuɗi ba ƙaramin matsala ba ce da yawan mutane sukan ji tsoro kada wasu su zo su farmakesu. Sukan tara kuɗaɗansu a bankunansu ko kuma wasu asusun nasu na musamman.

A'a, ba na zama kan gwiwa. Domin zama kan gwiwa kusan tsari ne na ba da horo ma ƙananan ɗalibai na makarantar firamare. Akan sa yara su zauna a gwiwansu a lokacin da suka yi lattin zuwa a makaranta ko kuma suka yi ma malam laifi ko kuma ba su yi assignment ɗin da aka ba su ba domin gwada ƙwaƙwalansu. Malamai da yawa sukan sa yara, eh sukan sa yara eh zama a kan gwiwoyinsu domin su nuna musu cewa wannan abu da kuka yi kwata kwata bai dace ba.

Launin ido na fari ne da kuma baƙi kamar dai duk mafi yawancin 'yan Afirka. Haka ido na nima yake fari ne da baƙi. Yawancin an ce wannan ido na mu ya samu asali ne saboda yanayin mu da kuma daga inda muka fito. Za ka ga idanuwan mu farare ne tas sai kuma ɗan baƙin nan ya fito shi ma ya yi, ya yi, ya yi cif cif. Wannan shine kala kalan idanuwan mu a nan Afirka.

Nakan iya ɗaura ƙulli domin ina da wayo sosai, domin ni tun ina ɗan ƙarami ma ɗaura ƙulli ba wani abu bane mai wahala a wurina. Nakan iya ɗaura ƙulli, in ɗaura siga, in ɗaura ƙuli ƙuli shi kan sha a leda. Ɗaura ƙulli abu ne mai sauƙin gaskye kuma duk wani yaro wanda ya wuce shekara a ƙalla goma zai iya ɗaura kowane irin ƙulli, kawo daga mazagin wanɗonsa Zuwa kuma abubuwa irin su sigari da ake siyowa ko kuma su ƙuli da ake siyowa a leda.

Na fi son in hau tagzi saboda tagzi ya fi sauƙin, ya fi sauƙin zirga-zirga. Ba kamar bus ba wanda dole sai ka jira ta cika sannan kowa ya shiga kafin a fara tafiya. Sannan kuma tsaye-tsaye da ake yi a bus kwata-kwata shi ma bai burge ni. Abun da ya sa na zaɓi tagzi fiye da bas shine shi tagzi ya fi daɗin mu'amala. Dun da dai cewa tagzi ya fi tsada domin kusan, kusan kuɗaɗen su ma ba iri ɗaya ba ne. Akwai bambancin kuɗaɗe mai tsawo tsakanin tagzi da bus. But har da haka ma dai ya fi son, na fi son tagzi idan zan je aiki domin ya fi sauri sannan kuma ya fi sakani inji ne cikin natsuwa.

Idan ina jin damuwa ko kuma wani lokaci da ya kasance ina cikin damuwa, nakan ɗauko wayana na shiga shafin intanet na TikTok domin na samu ɗan barkwanci wanda za na kalla ya ɗebe min kyewa. Ko kuma wani lokacin nakan yi magana da masoyiyata domin ta ɗebe min kewa kuma ta ba ni shawarwari a kan rayuwa. Wannan shine tsarikan da nake bi a lokacin da nake cikin wata damuwa domin kam wayannan abubuwa guda biyu sukan yi tasiri sosai wurin samun natsuwa da kuma kauda min da damuwa da nake ciki.

Wannan haka yake, na iya tuƙin mota matuƙa domin a gidanmu kam idan za a je wani taro ko ana so a yi wani tafiya mai nisa, akan kira ni domin na zo na tuƙa su na kai su inda za su je. Na iya tuƙin mota sosai. Kowace kala, tun daga manual, auto da duk sauran iri-irin mota ba wadda ba zan iya tuƙawa kuma na yi tafiya mai nisan gaske da ita ba.

Mafi akasari, nakan wanke kayayyakina lokacin hutu na weekend, na karshen mako. Ranar Lahadi, nakan fara wankina da sassafe domin na yi sauri na gama ayyukan da suke gabana na wanke, na wankin. Sannan zuwa anjima kuma na je filin bal domin na buga bal. Wanda kafin wannan lokacin duka kayayakin da na wanke sun riga sun bushe domin tun da safe zan wanke su kuma na shanya abu na. Nakan yi wanki, abin da ya sa na zaɓa kuma na dinga yin wanki ranar Lahadi shine yakan zo daidai lokacin da nake samun hutu daga ayyuka da kuma wasu al'amura wanda nake yi kuma wanda suke cin min lokacina.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga domin mafi akasarin lokaci ni mutum ne mai ma'abocin son shan iska. Sannan nakan yi gumi idan ban sami iska wadatacce ba. Shi ya sa ko inda katifa nama take inda nake kwantawa akwai taga kusa da ita. Nakan zauna kusa da taga domin na sami isasshen numfashi mai kyau da kuma iska mai daɗi. Wannan dalili ne ya sa a ko'ina na sami kaina nakan zaɓi a ba ni wuri kusa da inda taga yake. Dan in ban manta ba a lokacin da nake University a ɗakin ɗalibai nakan zaɓa inda akwai taga domin na fi jin daɗin kwanciya a wurin sabida samun isasshen iska.

Yaya kuke aiki tare da kungiyar? Muna aiki tare da kungiyar domin tana ba da tallafi ma marayu da kuma marasa ƙarfi kuma takan ba da tallafi ma mata marasa mazaje aure. Sannan takan ba da tallafi ma ɗalibai masu neman taimako na gaggawa. Kungiyar ta kasance ƙungiya ce wanda aka kafa ta domin taimakon marasa ƙarfi.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh ina iya jefa dutse nesa domin ko lokacin da muna yara nakan iya jifa mai tsawo. Jifa na yakan iya ketce mita ashirin wani lokacin ma har inyi zuwa mita talatin. Wannan jifan nakan yi shi ne a lokacin ma da ina ƙarami ballantana yanzu da ƙarfi na ya kawo zan iya yin fiye da haka.